A'a tabbas ina amfani da kwamfuta. Ai kwamfuta ƙarami abu ne a wurina. Na iya amfani da shi sosai ba. Ni dai in dai ina amfani da kwamfuta za ka ce wai ka wannan kwamfuta ne? Ai tabbas. Mun-mun je training din shi lokacin. Munkayi training din shi a kan shi. Ni dai na iya operating din shi sosai ba.